Yaya dangantakar ku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta muna cikin zaman lau lumana. Zaman farin ciki. Muna kasancewa cikin jin daɗi sannan kuma zaman mu yana zama ne mai daɗi wanda duk wanda muke tauna da su ba ma faɗa, ba ma tashin a hankali ko cece-kuce akan haka. Zamanmu da dangantakar mu da maƙwabta gaskiya zama ne wanda muke alfahari da shi muke fatan hakan ya kasance zamana har abada na jin daɗi. Na gode.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci, ina bin abun ne bisa yadda al'ada ya kasantar mana yadda mutane suke gudanar da nasu harkokin. Sannan kuma idan nace zanyi, hakan zai bamu dama domin mu kasance cikin lumana da kuma dangantaka a cikin kasuwanci. Muna jin daɗin dangantakar kasuwanci sosai fiye da yadda kuke tunani. Ba don komai ba. Don gina sabar rayuwar da zamu kasance, tafi sha abun da yake cewa da kowa ma mai yake cewa. Uhu, ni ma ban san me nake cewa ba. Duka de dadai sauransu.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen da nake fi so, na fi so 'ya'yan itace kamar haka apple, guava, pineapple, lemu da guava da kuma ayaba da kuma kankana da abarba. To waɗannan su ne 'ya'yan itacen da nake fi so. Kuma ina jin daɗin amfani da su. Ina sha kuma ina jin daɗinsu sosai. Na gode.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama kamar haka. Ina ajiye kuɗi ta ma'ajiyar banki na, asusun banki na, a nan nake ajiye kuɗi. Sannan kuma wani lokacin ina yin adashi da dai sauransu, to a nan nake ajiye kuɗi kuma ina jin daɗin ajiyan. Hakan yana bani ƙwarin gwiwa domin in Allah ya yarda, nan gaba wata rana zan iya ajiye sama da miliyoyin kuɗi ma ba tare da na ji wani naɓasu ko kuma akasan haka ba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi ina sabulu ƙirar, ina amfani da sabulu ƙirar Septol ko Dettol. Waɗannan sabulu guda biyu sune sabulun da na fi amfani da su, Septol ko Dettol. Waɗannan sabulun ina jin daɗinsu, suna da kumfa matuƙa, suna da saurin wanke jiki sosai sannan kuma yana da ƙanshi da ɗanɗano. Na gode, na gode, na gode, na gode, na gode sosai.